Menene yake sa ka yi, menene yake sa ka yin dariya? To akwai abubuwa da yawa da suke sani dariya. Um, na farko akwai, ah, kamar a ce comedy haka, muna kallon comedy. Nakan yi dariya kuma na murmushi sosai. Sa'an nan kuma sau da yawa za kiga ina tara yara ƙanana muna, ina wasa da su nakan yi dariya sosai. In so biyu.